Eh ina iya tsalle igiya, igiya irin duk wannan da ake tsalle da ita. Idan aka riƙe wani lokacin kamar mutum biyu su riƙe su ringa jujjuya wa, ni kuma ina tsalle wani lokacin kuma sai na dinga tsallen na juya da kaina nake riƙe ta da hannu biyu. Ina tsalle ina juya ta, ina tsalle ina ɗaga ta sama haka ina ƙasa da ita. Ina yin tsallen tun tini wannan tsalle ina yin sa tun tini, tun lokacin muna yara ina makaranta ina yin wannan tsallen. Zanyi tsalle idan na, idan na riƙe igiya sai na yi ta tsalle nai ta tsalle. Ana ƙirgawa sai na yi guda hamsin bata tare da nafadiba. To da ke nan, yanzu ma kuma ina yi, na kan yi tsalle so sai da yi igiya ba tare da nafadi ba ina yin tsalle sosai. Duk kaga nayi tsalle mai yawa. Taban na igiyan. Na kan yi tsalle tsalle kamar talatin haka da igiya. Ina ɗaga ta ina sama da ita ina kasa da ita. Har sai ta kai, na kai wansu na yi tsallen wajen kamar guda talatin bata tare dana hutaba sannan sai na huta. Sai kuma na zo na ci gaba, na ci gaba da yin tsallen. To wannan ma tsallen yakan zama kamar training ne a wajena. Tunda idan mutum ya girma yana ɗanyin training saboda jiki ya kasance ana motsa shi. Da muna na kan yi wannan tsalle kamar as a training. Na yi sosai yadda jikina zai sake warware ba ya dunƙu le ba. Me makwanta tafiya a misali in dinga yawo can, can saboda training to sai na yi tsalle a maimakon haka. Ina tai makamin sosai. Igiyan matafi nas, nasi ta saboda wannan tsalle. Sai kaga na yi tsalle mai yawa da ita. Tsallen jini biyu ina je makamin sosai yin tsalle da igiya. Abin ne me bi kyau, yana da kyau mutum ya dinga tsalle saboda jikinsa ya warware ya zama jini yana gudana, ya fi yin exercise nai shi yin tsalle da igiya. Dan haka ina yin sa lokaci lokaci ina yin sa kamar da safe haka sai na yi wannan tsalle mu. Dan yataima kamawa, don samun jikina ya war ware shiyasa. To na kan yi shi haka a sati kamar sau uku ko sau huɗu. Ba zai kasance kullum ba amma dai ina yi kamar sau uku ko sau huɗu a sati ƙwarai. Ina yin tsalle sosai saboda ya kasance.

Ina shan ruwa, da yawa, da yawa na ke shan ruwa.

Eh ina mike jiki da safe, ina yin miƙa misali idan na tashi daga bacci abin da zan fara yi kenan. To kuma bayan wannan mikewar to nakan yi ɗan tsalle-tsalle haka da tafiya saboda jikina ya mike. Misali bayan na gama ɗan aikace-aikacena a gida, wanda shi ma mike jiki ne a sakamakon bacci da mutum yayi jiki duk jinin mutum ya kwanta saboda wajen umm awa shida zuwa bakwai haka ana bacci. To aikace-aikacen gida da nake yana taimaka min wajen mike jiki sannan kuma bayan na shirya zan fita aiki ina yin tafiya. Na yi tafiya na mintina saboda ya kasance na samu damar mike jiki. Na mike jikina ko da, abune mai kyau. Umm mutum ya mike jikinsa saboda kamar ya zama exercise haka nakan mimmiƙe ko ina in jujjuyi hannuwa, na ƙarfafuwa na kafin ma ace na fita. Ayukan da nake yi suna taimakawa wajen mike jiki. Sannan kuma tafiya da nake yi tana taimakawa wajen mike ƙafafuwana sosai. Ina tafiya sai kaga na yi gumi haka na yi saboda tafiya. To hakan yana da kyau, jiki zai mike ko ina inji yayi min daidai. To kuma bayan wannan ayyuka da nake yi, shi ma nakan mimmike jiki na ta hannuwa haka in jajja hannuwana, in ɗaga su, inji juya su yadda idan na jinjuya su za su taimaka min wajen jikin ya mike sosai ko ina ya zama ya mike. Na sami umm jikinaya ƙwarai kuwa ina mike jiki da safe ina yi saboda in sami saboda lafiyar jiki. Shi mike jiki yana taimakawa mutum ya sami lafiyar jikin sosai yanda jini zai dinga gudana ta ko'ina. Ba a ce mutum ya nannade haka ko yaushe yana naɗa a zaune ba jini baya gudana amma da safe idan idan tashi na mike jiki, na miƙar da hannuwana, jujjuya su ƙafafuwana ma haka na mike su na jujjuya su haka jikina raguwar jikin da ƙu'uyana ko ina inji juya to yana taimakawa sosai yanda jini zai gudana cikin kwanciyar hankali. Shi mike jiki da safe abu ne mai kyau saboda an riga an kwanta awar tara, awa saba'in ko saba'in awa a kwance. To kuma idan ba a mike jiki ba zai kasance jikin ya saki. Amma idan aka mike jiki ya kasance ko ina an mike shi ya sami ƙasusuwan mutumi duk gaba ɗaya sun daga wannan kwanciyar davkai ƙasusuwa sun jujjuya haka. To da kai ni na ma zan ji daɗin jikin, zan ji shi ko ina yana yin mun daɗi baya wuce kuma wani ciwon jiki saboda rashin miƙar da jiki yana sa yana sa ciwon jiki, yana sa ya kasance ba ka jijiyoyi da jinin jiki baya gudana sosai amma miƙar da jiki yana taimakawa sosai yadda jijiyoyi za su juya su kuma gudana sosai a jiki. Eh ina miƙar da jiki da safe kullum kuwa.